To da farko kafin na fara amsa muku gaisuwa, barkan mu da warhaka barka da safiya. To citta, citta. Citta nakan iya cin ta a abinci musamman idan kamar irin an ɗan daddakata ne haka ta zama kaman gari haka. To shi ne ka ga kunga ba zai zama cewa maybe kana cin ta da girman ta ba. So amma ni gaskiya inda na fi mu'amala da citta shine a kayan shayi saboda ai na daɗe da gaya maka ni masoyin shayi ne ko? To na gode sosai.

Hmm, hmm, hmm. Wani abu mai kyau, mai daɗi. Gaskiya faɗuwar rana mutane dadama za su so su ga yanayin yadda rana take faɗuwa. Musamman a lokacin ga gefen shayin ka, a gefe kana karanta kana focusing kana kallon yadda Allah yake al'amuran shi. Wannan yana da kyau sosai, ina sa.

Shima wani abu ne na nature mai kyau sosai wanda musamman yanzu kusan mu a cikin birni ba bai shi. Mutanen ƙauye suna kallon suna samu yanzu suna ganin taurari sosai ba kamar a birni ba, yadda duk ya cika gari da haske sannan da dogayen gininka wannan yana taimakawa wajen kare ganin taurari. So amma gaskiya ina jin daɗi na je ƙauye naga taurari ko da ita ina kaman fitilu suna haskaka.

Wayan da nake amfani da shi, kun san wayoyin yanzu sun yi categorizing dinsa kawai kala biyu, kamar daga kawai ace, eh, iOS sai kuma Android. So na farko dai ni Android nake using sannan kuma waya na, na kamfani MI ne wato Redmi. So kuma ina jin daɗin amfani da ita gaskiya. Tana da kyau sosai. Akwai rike chaji, akwai karko da sauran ma abubuwa.

Kamun yaya ina ke ajiye hoton? Suna nan a ma'ajiyinsu mana, ko ba wanda kuke kira gallery ba ko kuma idan ace photos ko. So ni gaske a nan nake ajiye hotunana sai kuma idan na Snapchat ne, dama already su suna ajiye kansu a nan, su bani space su ajiye kansu a nan saboda tarihi.

Wato kuna so a ji mun nuclear family dina? So gaskiya it's an amazing question. Tambaya ne da na ji daɗin ta. So mu kan a gidanmu familyn mu, mu sha ɗayane ban da mama da baba. So kuma cikin ikon Allah babana ya rasu sannan kuma ƙannena maza guda biyu sun rasu. So mun koma mu tara. So the sibling sister dina wanda tai aure, so mu a gida wanda muke rayuwa da mamanmu mu takwas.

Tooo lallai kam. Kun san wannan shine mayan haddasa min maibi, yana daga cikin abin da ya haddasa min ulcer na. Ina da son cin abinci mai yaji kuma ba na son cin abinci a kan lokaci kuma ba na cin abinci da yawa. So wa enan duka factors ne da suka sa kuma na samu ulcer kuma duk da yanzu ma ina da ulcer. Na kasa cire cin abinci mai yaji. Kai Allah ya shiri bawanan.

To ai ba tare da ba ni ɓata lokaci ba sai ku duba ku gani idanun 'yan Afirka yaya yake yawanci. So mukan gaskiya launin idanunmu kwayan idanunmu baƙa ce gaskiya. So wannan shine yawanci mafi akasari wanda aka sani ga 'yan Afirka ba kamar 'yan may be Asia ba ko wasu part da za ku ganshi kamar wani ash ko kuma wani ake cewa kaman cat eyes. So kuma may be 'yan America wani za ku iya ganshi ma blue. To haka dai halittun Allah take.

To fa, to, to, to. Wannan kun yi wata very deep question. Allah mun tuba. To, sa'o'i nawa nake kallon wayata? Hmm. Ni ta ina ma zan fara ba ku amsa ne, ku to kan ku yi tunani ku gani. Ni maganan gaskiya wayata, yawanci time inda bana amfani da ita, maybe ko dai babu caji ko kuma ina barci ko wani abu, ban sani ba. I'm so addicted to wayata. Kawai koyaushe ina ɗaukan wayana ina dubawa to tana taimakawa ni ta wani gurin, ta wani gurin kuma ina kawai ɓata lokacina ne gaskiya da ita. Ina fata Allah ya shirye ni ta nan ɓangaren gaskiya. Kuma ance lokaci baya jira, ko dai ka yi amfani da shi ka cinma burinka na, na gari ko kuma ya zo haka nan ya wuce a iska. To, ina fata Allah ya sa mu riƙa amfani da lokacina yadda ya kamata sosai da sosai. Wannan shi ne amma ina jin takaici bana jin daɗi sosai yadda lokaci kawai yake wubucewa kamar mene ne nan da nan. Kuma yadda yanzu ga lokaci nan sauri, to ya kamata ace mutum yana ƙoƙari yana sanin abin da ya dace ya yi a cikin lokacinshi saboda idan wannan lokacin ya wuce to ba zai samu fa wani kamar shi ba, wannan ya riga da ya tafi shike nan kuma. Allah ya samu daci.

Wannan tambaya ma anyi ta wuce a yi ta. So amma dai gashi, zan ba ku amsa da gangan gaskiya. Addu'a aba ce mai muhimmanci sosai a rayuwa. Wanda mutum idan ya sakaci da ita, to abubuwan shi da dama za su samu ci ba koma baya. So addu'a kullum a cikin yinta ake yi, kullum a cikin yinta ake. So muna fata Allah ya amsa mana buƙatanmu na alheri, ya tsare mu daga dukkan shirin abun ƙi, sannan kuma ya sami kyakkyawan ƙarshe in sha Allah.